Nake yin innanan kamar yadda mutane suke yin nasu, ni bana bibiyan ko ince bana yon abubuwan tsawo kamar kowa wanda bai saniba, ina jin yi kamar wanda bai sani ba.

Eh gaskiya a game da lokacin na ke son ya ga number ni ban ma san ma'anan nan ba haka ya sa bazan iya faɗan menene ku ke faɗa a kan wannan ba saboda in da.

Sabida in ban samu zuwa wajennan ba zan samu wani waje daban gaskiya nace yanada kyau da muhimmanci.

Bayani menene cewa koriya ko kuma ya ya ake yi shi sabila gaskiya zance a ban kudi.

To meye nake bada labari aka mun kaso da. Illa inai me ki mutane da son ya so son tambayi me ya ba son son oda awanni suna da.

Eh gaskiya ina zuwa da ina tara a makon lokaci sau biyu a shekara, sau uku kuma sau huɗu haka a shekara guda. Ko ince makon mu gaskiya yana dabaan daban kuma.

To ina yin abubuwa da yawa da gani ne da wannan fure. Inda mutane suke ganin abubuwan nan ba haka ake yawan yinshi ba, haka ya sa.

To gaskiya, zan ce a wajena ba wani don shago. Hakasa, me yi bara wani ba ni ba akan shago ba fa saboda. Ni ban taɓa buɗe shago ba kuma ba na so in buɗe wani.

To gaskiya zance bana kula da lokacin. Hotuna na na fa ni duk wajen da na samu wajen ne zan ajiye saboda akwai mutane dayawa da suke tambaye ni na nake ajiyewa amma zan duba gaskiya ban da wajen da nake.

Toh gaskiya a gani na ko zance wanda zaman, yanda zamanin take. Toh gaskiya bazan iya bada isasshen amsa a game da wannan ba saboda inda yanayin abun yake.

Ah, kamshin gidanmu lokacin da nike girki. Gaskiya zan ce gidanmu na kamshi da yawa idan muna girki. Wani lokaci baya kamshi kuma muna girki. Ka san kayan girkin ne, kayan cefane ne ke sa, um, abincin.

Toh gaskiya akan wannan masan wani labari zan ba da shiyasa ba zan iya bada labari a game da wannan ma mutane da yawa sun riga sun tambaye ni domin na ba su labari akan wannan, amma magaskiya sai in ce "ba wani labari".

Eh, ni gaskiya zan ce ba na amfani da irin abubuwan nan ɗin ka na. Saboda a yanda mutane suke gani cewa mutane gaskiya ba na bi da shi.

To gaskiya a waje na zan ce nasara shine. Abun da ka ke nema ka samu kuma. Bayan da ka same shi ba, ba ka, ba wanda yake damun ka ko ba zaka dinga yi tunani wani zai zo ya bi ka ya nema a sace ba.

To gaskiya, zan ce gurasa akwai gurasa daban-daban ka, amma gurasa a wajena gaskiya zan ce duk su ma da kyau ko soboda. Da kwai wayan su wanda basu samu damacin gurasa nan ba, akai sa zan ce a wajena gaskiya gurasa yana.

To, gaskiya inda sayan fim take yi ko, zance suna, suna nan da bam fa, so da, mu ta ne, da ya su riga, so zo suna tambaya a kan wanan, ama. Ba mu da amsan da zamu iya basu so da.

Gaskiya aikin gidan da nakeyi kullum shine zance shara saboda kullum ina share gidan mu kuma yanada mahimmancin mu ringa share gida kullum. Aƙwai wanda basa share gidan su, amma ince ni kullum ina sharewa.

To gaskiya a da ɗanɗano na wannan ba na yi komai. Na yi cewa zan iya fita. Ba na haftar zuwa unguwar unguwarmu saboda kuma na nariga na abin da zan je in yi a wajen. Na kai sa, in ce.

Eh, gaskiya, agame da biki, abinda. Zan ce gaskiya, niiii bana yawan zuwa biki ko saboda ni bana son zama cikin mutane sosai. Hakansa bazai yaɗaku mun yi ba agame da biki.

To ni, ban da wani masu tela da zan kira a wajen mu. Kusan ni bana yawan ɗinka kaya. Siya nake? Ina son kaya zan je kasuwa na saya. Ni ba irin mutum din da nake jira ɗin kamun kata. Haka kana yake.

Eh gaskiya zan ce wajen da yake sanyi shine zan ce ko ina zai iya zama wajen mai sanyi sosai bayan da a yi ruwa. Kaman yanxu an gama ruwa ne kuma in da ruwa akeyi, za ka ga wajen sanyi sosai. Karai zama ina ma jin sanyi.

To su kira wajen aiki ina yin shi kamar daban daban ne, amma yawanci ina zama shiri, to dai ba na so a ɗinka takura man a wurin aiki. Na kai tsarki, ba na so. Ba na yin abu a kai.

To, gaskiya zan ce koko abine mai chizo kuma kowa yana jin da jin shan koko. Har ni ma ina jin dadin shan koko. Amma, um, um, yayi kwana biyu dana sha koko, wanne in ce inda ake hadawa.

To gaskiya, inda muke kare kanmu daga sauro shine akwai nets na sauro da muke da shi a gida, da shi muke don shi kare sauro a wajen mu. Haka muke yi.